Eh, ina amfani da kunnen waya lokacin idan ina so in ji abu a cikin hayaniya haka inda akwai surutun mutane. Ko kuma idan ni kaɗai ne haka dai ban son. Hayaniya ya damu wasu ko wani abu to na kan yi amfani da shi. Ko kuma idan an aiko mun da saƙo, so bana ji sosai nakan sa kunnen waya. Saboda inji mai aka ce sosai a cikin saƙon.

I mana ina iya hawan keke sosai, ina iya hawa. Nakan hau, abubuwa da yawa dai, nakan je gurare da yawa ina so in je. Nakan hau keke kuma don motsa jini haka, da dai don nishaɗi da wasu abubuwan dai haka.

Eh muna da fanka a rufin ɗaki. Muna da fankoki ma da yawa haka. Muna da su da yawa gaskiya. Muna da fankoki saboda zafi haka da dai yanayin gari dai, shi yakan sa muke amfani da fanka a saman rufin. In yana kora zafi yana da daɗin mu'amala dai da yanayin yan da gari yake.

Eh nakan iya jefa dutse da nesa saboda shi jifa ya danganta ne da yanayin ƙarfin da mutum yake da shi a hannu. To kuma kasancewa na iliya dan mai ƙarfi, ina da ƙarfi a hannu so na iya jefa dutse dai nesa. Musamman ma idan zan kaso mangwara haka nakan yi jifa mai nisa gaskiya sosai ma. Eh jifa na yanayin nisa. Nisan bama wai nisa kaɗan ba fa, nisa nisa dai nisa na gasken gaske.

Eh nakan sanya agogo a hannu na duk da dai ba kullum ba amma nakan sa shi lokaci zuwa lokaci musamman idan na sa kaftani haka wanda mutane suka fi sani da janfa. Ina sa agogo a hannuna gaskiya sosai saboda ba ma lallai don duba lokaci ba kawai ko da don amfani a hannu ya ƙara kyau dai haka ne.

Aha haba bana tauna goro. Tauna goro sai ka ciyo ni tsoho. Bana, bana, bana tauna wa gaskiya. Bana tauna goro, tauna goro ai sai tsofo fi. Tauna shima bayi da dadi saboda ɗaci ne da shi.